Wane irin miya ka ke fi so? Wallahi ina son miyan ganye, miyan ganye kaman ugu akwai wani ganye da ake kira ugu. To ina jin sha'awan miyan nan sosai. Miyan da ni ke so kenan. Wato a turanci a kan ce wa vegetable. Okay. Amma wannan lokacin kuma na kan so miyan taushe. Wannan da garin kwaki mai kyau wadda zai je da miyan nan. To abin da ni ke so kenan miyan da ni ke so kenan.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh nakan riƙe lema lokacin ruwa, lokacin da nike da lema. Idan zan fita nakan riƙe lema don kar ruwa ya jiƙe ni idan na fita. Amma yanzu bani da lema. Ina buƙatan lema in kuma kamin damina ya kai zan siya guda daya domin in shirya ma damina.

Nawa ruwa kake sha kullum? Gaskiya na san amfanin ruwa a jikin mutum. Da ba na shan ruwa da yawa amma yanzu ina shan ruwa da yawa. Wani lokaci nakan sha ai lita biyu a rana, wani lokaci nakan sha lita ɗaya da rabi a rana. Gaskiya ruwa yana da kyau, yakan kawo kiwon jiki.

Kana ci, da cokali ko anu? Eh, na kan ci da cokali, kuma na kan ci da anu. Akwai wasu abincin wanda zai bukata ka ci da cokali, kaman shinkafa, doya da wake. Na kan ci wadannan, da cokali. Amma idan tuwo ne, ko kuwa gari wanda ake mumulawa, na kan ci da anu.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Idan akwai wani damuwa a wurin aiki, so da yawa ni ba mai magana ne ba, ni ba mai surutu ba ne. Nakan shiru, inji in gane me ke kawo damuwa, kamin in bada ra'ayina. In kuma idan zan bada ra'ayina, bana bada ra'ayi a cikin hushi. Bana so in kawo in idan zan bada ra'ayi, eh ra'ayin kuma ya zama damuwa. To nakan bada ra'ayi a cikin kwanciyar rai domin karya zama damuwa. Haka nake bada ra'ayina a wurin aiki.

Kana shan madara? Eh, madara abu ne, abin ne wanda ya kamata a sha. Eh ina shan madara. A yazama dole ne domin madara yakan kawo kiwon jiki. Nakan sha madara idan zan yi shayi, nakan sa ta a cikin, nakan sa madara a cikin shayi. Idan zan yi kunu, nakan sha- sa madara a cikin kunu. To yanda nake shan madara kenan.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Haduwa da abokan ciniki ya kamata mutum ya san abin da suke bukata da abin da ba sa bukata. Don abokan ciniki sarki ne, don haka idan mutum zai haduwa, ya kamata ya san abin da yake bukata. In kuma idan akwai damuwa, ya kamata wa magamci damuwan nan a take take ba da lokaci ba.

Kana amfani da kunnen waya? Eh nakan yi amfani da kunnen waya. Idan ina cikin jama'a, nakan yi amfani da kunnen waya. Idan bana so jama'a su ji abun da nake faɗi da kuma abun da nake ji, nakan yi amfani da kunnen waya domin wadannan.

Kana iya amfani da kwamfuta, eh na kanyi amfani da kwamfuta. Ai a wurin aikinki mu kayi amfani da kwamfuta. Idan ba ka da kwamfuta ba za ka yi aikin nan ba. So kowane mutum yana da kwamfuta. Domin haka dole ne in san yadda zan iya yin amfani da kwamfuta.

So nawa ka ke amfani da internet? A gaske an yi mai amfani da intenet sosai ne. Wani lokaci ba ana kirga lokacin da nike amfani da internet. Amma zan iyace nina yi amfani da internet ko wane lokaci, ko wane rana. Ba ranan da zai wuce ba wanda ba na amfani da internet. Okay.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh nakan yi karatu kamin in kwana. Wani lokaci idan ina jin bacci kuma bacci, eh baya su na son yin bacci kuma bacci baya zuwa nakan karanta littafi domin su taimake ni in bacci. Wani lokaci kuma nakan karanta littafi mai sarki kamin in je bacci. Idan na karanta na gama nakan yi addu'a sai kamin in ji bacci.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, na kan sha ruwa mai sanyi. Amma akwai dalilin da ni ke shan ruwa mai sanyi. Domin ruwa mai sanyi ba shi da kyau a jiki na mutum. Don haka na kan sha ruwa mai sanyi idan na dawo daga wani wuri in kuma ina jin zafi a cikin jikina. Na kan sha ruwa mai sanyi domin samu sanyin jiki. Dalilin shan ruwan sanyi ke nan.

A haniya yaya ka ke jin a haniya gaskiya ni ba mai son a haniya bane kuma ba na son zama a inda akwai a hayaniya. Inda nike zama ba a hayaniya shiiyasa na zaɓi wannan wurin da nike zama a yau domin wurin yana nan tsit ne.